Abin da yake bamu ƙwarin gwiwa a aikin shi ne kuɗin da ake biya gaskiya kuɗin da ake biya yana da kyau. So in saboda haka kuɗin yana sa mu muyi aiki sosai, yana ƙara mana ƙarfin zuciya da kuma a wurin aikin mu ana bamu jaka da abinci ana raba ma mu gabaki ɗaya yan aikin duk wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa wun aiki.